Inda nike jin kuɗi ya kama a yi, wani lokaci kaga an sa kuɗi ta banki, a ajiye ta ta banki ko kuma a ƙananan ƙananan wajen ajiyan kuɗi ta waya, ta hanyoyin waya ko kuma dai sai ka yi asusu ka ajiye yana ɗan taimakawa.

Na fi son siliki gaskiya shi auduga ai ba wai wani aiki yake min sosai ba. Shi yanzu yanzu za ka ga ya fara yari yari, ka ga yana wani sassak yana wani saƙƙowa saƙkowa amma shi siliki kuma ka ga wannan sai yanda ka yi da shi ma. Na fi son siliki ya ɗanfi mun aiki, ya ɗanfi mun amfani ma ni.

A inda nake cin abinci a wajen aiki, wani lokaci tana kamawa in na zo da abinci ka ga sai na ci. Wani lokaci kuma ina iya zuwa wajen inda ake saida a hanya, masu saida a hanya dinnan irin su restaurant dinnan wurin cin abinci wajen samun sauƙi. Dan je in samu in ci ko da one plate a wajen su suban kwano ɗaya inci ya ɗanfi mun.

Eh yana kankamawa shi ma wannan. Shi baƙo ayi wani lokaci kana sanin da zuwansa wasu kuma ba ka ma sanin da zuwansu. Sai dai kawai ka ji an ce ma ka yi baƙo. Shi baƙo in ya zo gida ai dole ne mu karɓe shi. Dole ne kuma mu anshe shi da hannu biyu. Baƙo ne ba daɗewa zai yi ba. Kaga dole ne mu nuna musu so da kuma murna cewa eh mun ji daɗin zuwansu. Muna musu maraba da zuwa. Haka dole ne mu siyo musu abubuwan da suke so. Su 'yan kayan drinks a ɗan basu su sha da kuma abin da za su dan sa a baki kamar nama ko dabino.

Eh ana siyan, muna siyan kayan yanar gizo wani lokaci in ta kama. Eh sai mu sa musu cewa muna so sai su turo mana shi bayan kwanaki. Gaskiya hakika ana siyan kaya a yanar gizo, sosai ma kam a wajaje irinsu jumia muna siyen kaya awajensu ga su temu, muna siyan kaya a wajensu kam dole wani lokachi ma ai summafi yi mana kyau ma.

A lokacin hutukan inda nake shaƙatawa ina ɗan samu ɗan abun jin kiɗi na, ina saka in kwanciya na ko kuma in samu wasu yan drinks ina ɗan sha ina hutu ina waya. Ina kiran su mutane na wanda na ga eh muna alaƙa sosai da su. In kira su in jiya suke. Inda nake shaƙatawa kenan lokacin hutu. Inde lokacin hutu ya kai in kira mutanen da na san eh muna alaƙa sosai da su, ka gani sai muyi waya injiya suke da kuma me ke faruwa da su.

A gaskiya kam shan madara ya zama dole. Dole ne ka sha madara da shike yana ɗan ƙara ma wasu abubuwa a jiki. Kag in ka sha madara zai ƙara ma kunya, zai ƙara ma ƙwaƙwalwa, zai ƙara ma ganewa. Shi madara yana da inganci sosai a jiki. Rashin shan shi ma ai ba kyau. Ya kamata ace kowa na shan madara, yana da taimako sosai.

Eh wani lokacin ya kama ai dolene a rubuta kashe kashen kuɗi da aka yi a wajen aiki. A rubutashi saboda muhimmanci kuma saboda gobe saboda in aka tambiya ko kuma saboda a duba me aka samu dame kuma aka rasa yanada kyau sosai ana dubawa.

A lalle zubar da shara ai ya zama dole akwai bola inda ake zubarwa. Kaga in na tara shara wani lokaci ina ƙonawa da wuta bana ma barinsa ma haka saboda iska zai kwashe shi. Abun da nike yi wani lokaci in ya kama in na kai shara wajen zubarwa a bola sai in sa mai wuta. Na sa mai wuta ya cinye kafin in tashi a wajen. Hakan yana da kyau, ya fi kyau a haka.

Gaskiya maganan gaskiya ka ga gishiri, shi mai hawan jini baya son gishiri sosai. Amma ka ga shi kayan zaki shi ma ba wani kyau saboda yake da shi ba saboda diabetes. So abun da dai shawara shine karka yi wani da yawa, karka yi kayan zakin da yawa kuma shi ma can gishirin karka yi shi da yawa. Amma tsakanin gishiri da kayan zaki, ai wani lokaci gara na sha kayan zakin kawai. Eh amma shi gishiri bana cin gishiri sosai.

Da farko dai inna isa wajen aiki ko kuma ofis ina addu’a ne tukunna. Amma Allah godiya da ka kawo ni wajen aiki lafiya lau da kuma shigowa na ofis ɗin lafiya lau. Godiya kawai nike yi sai kuma in duba desk ina in a kwai abin da ya kamata nayi. Saman tebur ina in duba in shasshare, in gwoggoge, in ga ko abin da ya kamata a yi duk sai in haɗa in yi su. Farkon abin da nike yike nanduk lokacin da nazo ofis.

A rana dai kamar so biyu ka ga da safe haka ɗan haskake waje haka shashare sai kuma zuwa da ɗan yamma a lokacin an dan samu kura da su waye waye sun dan hau hau wasu wajaje da ba a so. Ka ga a lokacin sai a ɗan shashare. A rana dai bai wucewa so biyu kuma ka ga sobiyun nan shi ya fi kyau kuma ya fi ma daraja ma a so biyun ka goge so biyu. Eh ka ga kai ya wuce haka ɗin so biyu kawai de.

Don ƙara aiki, wani lokaci ka ga sai ka sa ƙarfi kayi aiki da kyau. Ka ƙarfafa aikinka da kyau, za ka ga aiki na zuwa. Kuma mutane suna son irin aikin da kake yi. A hakan za ka ga aiki ya ƙaru kuma za ka ga cewa ana ci gaba. Ana samun alheri a duk abunda ake yi. Indan dai kana so mutum yana son aiki ya ƙaru masa kuma ya samu aiki sosai ya yi. Ka ga sai ya sa gaskiya ya rike abin da yake yi.

Eh ina samun abinga inda ake ije hoto. Misali album, akwai abinda ake kira album. Shi wannan yanzu wajen ije hotuna ne kowane iri. Hotunan shekaru da shekaru kana sasuma kana iya sasu a wajen. Kai ijiya a wajen suna fin kyau kuma zaka ganshi ya fito fes fes inda ka ajiye shi. Kuma lokaci ka samu takadda ka buɗe sai kasashi a ciki saboda yara ko kuma lalacewan ruwa.

Sosai ma kam ina amfani da kunnin waya. Kaga ina amfani da shi saboda inji da kyau me ake ce min ko kuma me ake faɗa a waya in dai duk lokacin da zan yi waya. Ai dole ne in yi amfani da shi in samu inji da kyau kuma in gane me ake cewa. A wani lokaci ai yana da kyau sosai ka yi amfani da shi, yana da amfani sosai.

A inganta aiki kuma ai. Wannan ya dangantaka da inda ake haɗin kai ayi aikin. In aka haɗa kai da kyau inganta aiki zai yi kyau za ka gan aiki ya nuna da kyau. Za ka ga cewa abun ya fito da daraja. Mutane ma ba sai ka musu magana sosai ba. Indai kai aikinka ya fito da kyau za ka ga suna so kuma kowa zai so ya yi aiki da kai.

Gaskiya maganan gaskiya abunda nike jin tsoron shi, kagan rashin kuɗi, rashin kuɗi kai gaskiya rashin kuɗi bai da kyau ina gayama. Inde baka da kuɗi a jikinka wallahi malam naka ta ƙare ta lalace. Amma kaga duk wani abu indai kana da kuɗi a jikinka, duk wani abu ma'ai ya zama kawai labari ne kawai. Duk wani abu ma ya zama labari. Indai akwai kuɗi kawai malam ka huta wallahi.

Aa sosai kam, in da akwai sanyi ai kaga dole ne ka yi lullubi da bargo. Inda dare yayi kuma ana sanyi a cikin daren nan lullubi da bargo ya kama dole. Dole ne ma a yi lullubi da bargo saboda ka samu kaɗan ji da lafiya lafiya kuma ɗan zafi zafi ya shige ka. Kaga dole ne a yi lallabi da bargo. Ina yi kam sose ma da yawa. Ba ma sai na ƙirga ba ma, ko sau nawa ne na ke lallabi da bargo domin dole ne kullum ma a yi lallabi.

Gaskiya kullum muna kunna Bluetooth fa kullum, saboda ai spikar mu ma na gida Bluetooth ne, shi kuma jam box ɗin mu ma na gida Bluetooth ne. Shi kuma abin sa a kunne wannan Bluetooth receiver ɗinnan wanda za ka iya waya da shi, shi ma ka ga akwai Bluetooth a kan shi. Ka ga a kullum ma muna kunna Bluetooth.

A'a sosai kam muna amfani da soro net. Yana da kyau sosai. Kagan in ka shiga soronet dinnan, ba ruwan ka da soro ba indai kana cikin shi. Soro ba za su dame ka ba kuma za ka yi bacci ka lami lami, ka yi bacci ka da lafiya, lau, ba wani damuwa kuma ba za su zo suna wani ma wani kukan nan wani waii dinnan ba, ba za su yi ma shi ba. Domin ai kana bar ka cika ka riga ka shiga cikin net, ka yi kwanciyan ka.

Gaskiya mafi muhimmanci a cikin abokantaka wanda zai bani uzuri ya kuma ya ji wani abin da zan ce kuma ya bani shawara mai kyau. Kaga irin abokantakan nan ka ga akwai amfani sosai. Inde mutum zai samu irin abokantakan nan, abokanai za su ji kuma su ji labarin daga wajenka kuma inda abu ya faru da kai suna nan kowane lokaci su mara ma baya. In kana buƙatan abu ne kuma su fito su nuna ma zahiri to za mu taimake ka. Gaskiya irin abun muhimmanci kenan da nake dubawa a cikin abokantaka.

A gaskiya, gaishe da mutane kuma ai. In dai ka ga mutum ko da safe ko da yamma, sai ka gaishe shi. Ko ina kwana, ko ina wuni, ko ina gajiya, ina aiki, ya aiki, ya jama'a, ya gida. Shi gaisuwan bai wuce ba haka ai. Da ma zaman tare zaman zumunci ake so ai. Shi ya fi kyau kuma muhimmanci.

Abincin da ke sa ni jin daɗi sosai, ka ga in naci shinkafa da wake ko kuma na ci alale da miya. Ka ga ina ci abincin nan suna sa ni jin daɗi sosai. Ina jin daɗi, ina, ina jin daɗin shi kam sosai wallahi. Ba wani zancen wasa fa. Tsakanina da Allah in ci abincin nan daɗi ne ke ji. Ka ga alale ko kuma shinkafa.

Eh yana kamawa wani lokaci sau ɗaya a cikin mako. So ɗaya muke yin taro, wani lokaci kuma so biyu. In akwai nazari da ya kamata a yi, sai mu taru, sai muyi taron. Eh a cikin lokaci kuma a cikin hanzari, shi taro ka ga yana da kyau sosai.

Gaskiya ba sosai ba sai dai ya kama. Shi ruwa mai sanyi ya yi kara me, a ce a misali kana zufa zafi ya, ya addabe ka ko wani abu sai ka sa samu ruwan sanyi mai sanyi ka sha amma gaskiya ni ba wai na cika shan ruwan sanyi bane, eh.

Wani lokaci sai ya kama gaskiya. Ai shi rubuta rahoto sai an samu abun da ya faru, dalilin me kake rubuta shi. In a wajen aiki ne aka ce ka rubuta yau, wa ka ga wannan akwai dalili. An ce ka rubuta rahoto akan abun da ya faru ko kuma ana nazarin wani abu ya faru, ka ga sai ka rubuta rahoto ka bayyana musu cewa ga abun da ya faru ya sa kake rubuta rahoton nan.

A gaskiya da safe na fi kuzari fa, indi da safe ne. Ka ga da yamma gaji, akwai gajiya kuma jiki ya rigaya, jiki ya riga ya mutu, ba wani ƙarfi. Amma ka ga da sassafe in ka yi wanka, kaɗanyi ƙananan, am, exercise da wasu ƙananan abubuwa dai. Kaɗan momotsa jini da sassafe nan, lokacin na fi kuzari fiye da ma da yamma.

Eh, inda muke shirya ayyukokin mu ai in ka tashi da safe ka riga ka san meyene yakamata ka yi a lokacin nan kuma ka riga ka san su ayukokinka. Watakila za ka je aiki, watakila za ka yi wanka, watakila anjima kana da haduwa da wani a haka dai haka ɗinde gasunnan dai gasunnan dai. Kowa na da yanayin inda yake shirya ayyukanshi.

Burin mu a wajen aiki ai shine mu samu cin gaba kuma da haɗin kai. In muka yi aiki da kyau, ka ga ai dole ne burin mu mu samu, mu mu cika shi. Inde anyi aiki da kyau an haɗa kai, an yi kuma abun da ya kamata a cikin lokaci ƙarami, ƙanƙanta ma cikin ƙanƙantar lokaci za mu samu burin mu. A cike ma?

Sosai ma kam ai amfani da ruwan rijiya ya kamata ma. Kaga a lokacin da babu ruwan famfo kaga dole ne ka koma ma rijiya. Shi ma muka fi sani ai. A lokaci da an babu ko kuma ace ruwa ya ƙare kaga da sanadiyan borehole yanzu shi ruwan rijiya ba wani amfani da shi ake ba amma, amma duddaha ka gan ka je ƙauyuka ma ai shi ruwan rijiyan su ke amfani da shi. Shi su ka ma fi son amfani da shi ya fi musu ma inganci da daraja.

A cikin watan Augusta, cikin watan Augusta lokacin ne ya ga haife mu. Watan, watan ai shi shi muka fi so ma a yi. Watan haihuwan ku ai. Watan ai shi shi wata ne mai, mai muhimmanci. Ba a wasa da shi.

Ya danganta kam. Ka san wasu mutanen magana da su sai a hankali, sai su mai da kama ba ka san me kake yi ba. Amma kaga wani lokaci yana da kyau in ka kama kai kuma sai a yi magana mai mahimmanci a kowane lokaci. A yi magana mai daraja, maganan da zai kawo cin gaba da riba. Inda za ka yi, kama ya kamata ke nan ana magana da abokanan ciniki, inda za a samu cin gaba da riba a duk abun da ake yi.

A gaskiya wani lokaci yana zuwa dubu goma sha, wani lokaci kuma ya zo har dubu ashirin ma. Wani lokaci sa, i sa, i ne, wani lokaci yana zuwa da sauki, wani lokaci kuma kaga ya zo da balayin tsada. Eh akwai lokacin da ma zaka gan shi ya zo sha biyar, dubu sha biyar ko kuma dubu goma in ya kama ke nan.

A gaskiya tsaro yana da kyau kam. Kare kanmu ai dole ne ya zama dole. Dole ne mu kare kanmu daga tsaro. In ba haka ba ai mai mugun nufi in ya ga ba ka tsaro kuma ba ka kare kanka ai sai ya ma farmaki, ya kawo ma farmaki ko kuma ya kawo ma zambata. Wani lokaci dole ne kam ka yi tsaro. Ya kama dole.

Ko wani lahadi dai ya kamata dai a ce an wanke kayaki. In aka gama tarawa sai a wawwanke su. Ya kamata ace ko wani lahadi. Kaga ko wani lahadi dai nake wanke, na tara wanki na in lahadi ya kai in wanke. Kuma yana da kyau sosai a dinga wankin nan saboda a fito fes fes a kowane lokaci.

A sosai kam, mun dai lokacin yanka albasa ya kai dole ne a yi kuka, ka ga hawaye ma yana fafutowa mutum a ido. Duk ma albasan ya addabe ka, ka rasa ma ta inda ma hawaye ke fitoma ta ido. Shi yanka albasa ai lokacin kuka ne kam. Lailai kam. Ai wannan ba ma wasa, dole ne ma, sai dai kana so ka kulle idon kuma in ka kulle idon, ka ga bai da zoma da sauƙi ba, ya za ka yi ka yanka albasa in ka kulle ido? Ai shi kawai lokacin yanka albasa lokacin kuka ne.

A to wani lokaci muna saka tokali a ciki ko kuma ka yi amfani da gas ko kuma ka yi amfani da murhu. In ka sa murhu ya ma ɗan fi ma saboda bai kona ma gas sosai ba amma ka ga murhun nan ya fi. Nan da nan ma za ka gaya dahu ƙasarshi ke bashi wani lokaci ban zan abu ne baya dahuwa da wuri.

Anguwan mu a inda take, anguwa ne mai son mutane, mai kuma son, mai kuma hankali. Saboda ai mutanen da suke ciki suna da hankali. Amma wani lokaci gaskiya yaran Hausawa nan suna damun mu sosai da sata da kuma rigima da faɗa. Amma dole ne mu cigaba da haƙuri da su domin mun san wata rana zai zama labari. Ka ga inda unguwar mu take kenan. Amma akwai mutane masu aiki kam na musamman, akwai masu kuzarin aiki. Su ba ruwan su da kayan wasu. Wasun ne basa son zaman lafiya ka gansu suna zuwa suna sace sace, suna wasu halaye da babu kyau. Halayen da ma bara ka iya fidowa waje ka gaya ma wani cewa gashi gashi ka ga wane ka za ya na halin nan.

A gaskiya lokacin da na farka da safe da sassafe ina dan samu ruwa da kuma abun wanke hakora. In wanke hakora in samu ruwa in dankwara a jiki saboda in samu ɗan ƙarfi ƙarfin safen nan. Sai kuma in samu in yi abubuwan da ya kamata in yi kaman goge gida, goge ɗaki da shara da wasu abubuwa da sassafe. Sai na yi addu'a kuma ba ma shi Almasihu shi mai girma, girma kuma mu gode masa da shike mun ga sabon safe kuma mun farka da safe mu gode ma Allah.

Gaskiya takalman da ni ke da su ba zan iya kirgawa ba amma waɗansu za ka gan waɗansu da takalma guda biyar, waɗansu takalma guda goma, waɗansu takalma guda ɗaya amma suna, eh suna, suna wannan da shi. Waɗansu suna gayu da shi amma ka gan waɗansu za su samu takalma kamar yanda ka ke da kuɗi za ka, za ka tara takalma.

Eh, wani lokaci gidan abinci ka ga irin su Mr Biggs da su Turkey da su, ah, ga sunansu dai chicken republic da su Mr Biggs, da kuma ana ɗan samun masu dafawa ta gida gida dinnan. Wani lokaci muna son su suma su sai kam, gaskiya in suna nan iya kuɗinka iya jin daɗin ka.

Ya kama dai yana danganta ya sa hannun inda mutane suke sawa. Wani lokaci kagan dole ne a bi doka inda ya zo ta sa hannu ne dole ne a bi doka kuma umarni inda aka shirya shi inda aka jera shi. In aka bi umarni kaga za a samu a alheri aa a bangadin inda ake sa hannun.

Gaskiya fa ana dubawa fa dole ne a dinga duba saƙonni a wajen aiki. A rana dai ina duba kaman mai ace watakila so goma ko so biyar koso takwas haka dai. Kaga dole ne ana ɗan ɗan dubawa saboda dinga an karyewa da lokaci da kuma lokacin da mai misali zaka je wani waje ko kuma lokacin kullewa inyayi.

A halile, ya'yan itace da nake so sosai kaga su mangwaro da su goba, da su goruba, da su magarya, da su ɗinya, da su abinga. Me ake kiran shi? Ga su nan dai su mangwaro, da su goba, da ɗinya, da magarya. Ga su nan dai su nafi so sosai wallahi.

A'a, lele kam yana kandanganta. Wani lokaci in aka sa yi, inak yi, in akayi tasirin inda zakayi aiki, inda aiki za, zai gudajenta. Kaga dole ne kowa ya bi doka kuma ana, a sati dai a sati mutum zai yi aiki sau biyu, sau, sau biyar. Kaga sai ya huta sau biyu ko kuma ka yi aiki sau shida sai ka huta sau ɗaya a cikin sati a rana, a rana da yai kamata ka huta. Kaga kowa zai je hutu. Kaga bai kamata ba.

Eh sosai ma akwai fanka wallahi. Indai fanka ne ai. Akwai fanka inda ake shan iska da kuma yana nan saman rufi ne. In ka duba za ka gan shi a sama. Celin fan ko wani abu dai. Akwai fanka kan, a dan sha iska iya gwargwado. Akwai amfani yana da mahimmanci kam.

Inda gaskiya, inda ake yanke shawara wajen aiki, in aka haɗa kai sai a fito da ƙosassen shawara da kuma shawara wanda zai kawo ma'ana da ma'ana kuma zai kawo, aa zai kawo cin gaba irin shawaran da ake nema ake. Inda muke yanke shawara kenan da haɗin kai, in aka kawo haɗin kai a wajen aiki, ka ga dole ne a kawo shawara mai kyau.

Sosai ma wallahi ai kallon wata da dare yana da amfani sosai. Zai sa ka kai nazari masu kyau kuma ka ga inda duniya take, ka ga hasken duniya kuma ka gan kyawun duniya, ka gan kuma irin halittar da Allah ya rigayayi. Kallon wata da dare ai yana da muhimmanci.

A'a yana kamawa yana dangantaka. Yana kama wani lokaci ya sau uku sau biyu in akai kira. Inde kana bakin wajen aiki ne aka kira, inda aka kira daga dole ne ka ɗauka kuma dole ne ka amsa shi kuma ka ji mene sa mesa ake kira da kuma me ya faru.

To dole ne a yi sadarwa din, a ba da sako kuma a kira mutane. In aka ki kira mutane sai a ba da sadarwar da kuma me ke faruwa. A ma mutane bayani ga abin da ke ciki ga abin da ake yi sai a yi sadarwa. Kowa ya san me ake yi da kuma me ke faruwa.

A, dai dai kam ai motsa jiki ya zama dole. Kullun kam kullun a cikin kullun sai na motsa jiki, da safe da kuma da yamma. Motsa jiki motsa jini. A hanyoyin wataƙila ta rawa ko kuma in buga ƙwallo ko kuma in je inda zan ɗan mommotsa jiki.

A wani lokaci kam so biyu ko so uku yana kamawa a rana share wajen daɗaɗɗen fes fes kuma yayi kyau yana kamawa ne. Nake sharewa so biyu ko so uku a haka bai wucewa haka share wajen ai yana da kyau.

Eh yana kama wa a wani lokaci ka ci da cokali ko kuma ka ci da hannu. Ka ga in ni dai na fi so in ci da cokali ya fi mun sauri kuma ya fi mun maza-maza hanzari. Zaka ga yanzu yanzu nan ma ka gama ci. Eh amma wanda ya kama irin abincin da kake ci ne sai ka ci da hannu ko da cokali. In kana cin shinkafa sai ka ci da cokali amma in kana cin abincin da zaka haɗiye ko kuma abincin da ya kamata ka ci da hannu irin su abincin gidan nan kaga dole ne ka ci da hannu.

Eh wani lokaci in wasun su sun shigo cikin gari suna kiran mu ai, sai su kira mu su ce mana to suna cikin gari ga shi ga shi ga inda za mu haɗu, ga inda za mu yi mu haɗu. Wani lokaci kuma muna using yanan gizo, wani lokaci kuma muna amfani da, ah waya muyi chatting ko muyi chatting a WhatsApp ko a Facebook.

Eh, wani lokaci yana kamawa dai Ran sati ko ran lahadi, ranan da ni ke samun lokaci ke nan na je wajen kasuwa ko kuma wajen sana'a. Lokacin da ni ke samun lokaci ke nan na je wajen. Ran sati wani lokaci kuma ko juma'a haka yana ɗan kamawa dai sai ka ga munje.

Eh, wani lokaci fa muna son bada kyautan ko kuɗi, ko kuma kyautan wani abu dai mai mahimmanci mai kyau. Amma kyautan kuɗi yafi. Ka ga duk lokacin da ake samun wani haɗewa ko kuma inda ka san zaka ga yara sosai, ka ga lokacin sai ka yi kyauta ko kuma kyautan abinci ko kyautan wani dai abu dai mai, mai mahimmanci haka. Haka dai lokacin dai haka ana ɗanfi son bada kyauta a lokacin.

Gaskiya fa, maganan gaskiya a kullum sai na amfani da shi. Shi Internet ɗinnan kullum nike amfani da shi. Yanar gizo ba? Gaskiya ai, bama maganan ace yanzu ba ko anjima a'a kullum ko yanzu a haka da muke magana ina amfani da shi. Kaga akwai, yana da mahimmanci sosai. Yana da, akwai dalili.

Eh gaskiya kam ina sanya agogo a hannu. In dai zan fita, in dai zan fita zan je biki ko aure ko dai wani wajaje da na san ya kamata a ce na ɗan fito fes fes haka da haka da. Ya kamata ace na ɗan sa agogo a hannu. Haka yana da kyau sosai, yana ɗan fito da mutum ya nuna ka cewa eh wannan fa ɗan hannu ne kuma shi ya san me yake yi.

Gaskiya, in dai ina jin damuwa, abin da nake wani lokaci ina kiran Allah ne tukuna. Na ma Allah maganar abin da ke damuna, na gagayamai, sai ni kuma in sa kuzari in ga cewa na kammala abin da ke kamun damuwa kuma na cire shi a zuciya na.

A misalin karfe takwas dai na fara aiki a kullun, da safe aikin dangantaka wani lokaci karfe takwas, wani lokaci karfe biyar na yamma, da shike so biyu. A misali, a misali satin ga zanyi aikin safe kaga zanje da safe irin su karfe takwas ina wajen aiki.

Gaskiya duk lokacin da na kamu da mura. Ina samun magani in sha kuma sai in cire maganan shan ruwan sanyi a cikin lissafina. Bana ma kusa da kayan sanyi indai ina mura saboda kaga kowane lokaci ya kamata ace na sha magani da kuma, hmm, in cire hannu daga abubuwan da na san za su ja min mura.

A wani lokaci, shi gidanmu akwai ƙasan laƙa, kuma akwai, akwai ƙasan siminti na bature ba, akwai siminti amma shi laƙan, da shi muka fa sani. Da shike ai mun daɗe da shi na laƙan muna amfani da shi, tukunna muka koma ma na siminti. Kagan, shi dole ne da, da tsahon zuma ake magani.

Eh, sabulun da nake amfani da shi wani lokaci ina amfani da sabulun salo ko kuma sabulun, sabulun Joy soap. Akwai wani sabulu ana kiranshi Joy soap, da shi muke amfani da shi ko kuma sabulun Siri. Akwai wani sabulu ana kiranshi Siri, shi ma yana nan da ɗan kyau-kyan shi kuma yana da ƙamshi mai kyau.

Eh, teburin mu a wajen aiki ai yana nan zaka gan shi da ɗan lafiya dai ba laifi. Yana iya gudanar da ayyukokin da aka, aka ƙirƙiro shi ya yi. Zaka gan shi dai ɗan dama dama ba laifi kuma yana aikata abubuwan da ya kamata. Teburin wajen aiki ai lafiya ne zaka gan shi dai da ɗan lafiya lafiyan shi.

Eh sosai, ma kam in dai ya kama. A misali zan fita zan fita babu abun hawa kuma keke ne a kusa, zan hawo ai. Ina hawa sosai ma kam ai. Nan da nan za ka kai inda kake so sabida ka hau keke. Hawan keke ai ya zama dole, shi ma muke amfani da shi daga nan ɓangaren duniya inda muke ta Kaduna. Kaga dole ne kai amfani da keke.

Gaskiya masun ƙarfafa min baya, kagan mamana da kuma mutanen da naga e, suna yi da ni kuma suna son cin gabana. Su suke ƙarfafa min baya, suna bani dama, suna bani iko da izza na ci gaba da yin halaye da masu kyau da nike yi. Domin na san cewa wata rana zai zama labari, wata rana sai ikon Allah. Su suke ƙarfafa min baya nake yin duka halaye da kuma abubuwan da nake yi masu kyau.

A'a sosai. Makam fatan samun sayan waya ai yana da kyau sosai. In ka samu ka sayi wani waya ka haɗa da wanda kake da shi ko kuma ka samu ka canza mai kyau giredi, ai lafiya ne. Lafiya ne kam saboda ci gaba ne. Ci gaba ne gaskiya. Akwai alama cewa abin da kake yi yana da kawo riba kuma akwai kyau.

Eh, lokacin da na fi so a rana ka ga lokaci yamma yamma haka, lokacin rana yaɗan shiga ciki gari yaɗan yaɗan sauka za ka ga komai dai naɗon tafiya naɗon lami lami daɗan yamma yamma dai haka. A lokacin na fi so gari kuma da lokacin na fi son in ga yanayin duniya take.

Sosai ma kan, ina amfani da ajiya a yanar gizo. In ya kama ka ga, dole ne ka yi amfani da yanar gizo sosai. Kowa ma na amfani da shi. Shi yanar gizo waje ne da kowa ke zuwa ya yi amfani da shi saboda ai an yi shi saboda mutane ne, saboda jama'a. Kowa ya je ya gani abin da yake so. Kowa ya samu abin da yake so.

A alalaikam indai jira a layi ne, ina samun waje ne inɗan keɓe ko kuma inɗan zauna. In jira sai ya zo ta kaina ko kuma sai ya zo ta saman layina sai na kammala ko kuma na yi abin da ya kawo ni layi. Inda ya zo ta kan jiran layi ne ai ya kamata a samu, ah, haɗin kai sosai saboda kowa ya haƙuri da juna.

Gaskiya a kullum dai kam ina dan kulle ƙofa. Da dare ko kuma da dan rana rana haka may be in zan ɗan kwanta. In ya kama in ɗan kwanta zaka ga na ɗan kwanta na ɗan kulle ƙofa. Kullum dai ina kulle ƙofa. A kullum ya kamata saboda tsaro. Haka yana da kyau sosai a kulle ƙofa. Ko wane lokaci kowa ma ya kulle ƙofa.

Eh gaskiya, ina ɗan sa turare amma ba kullum ba. Kaga kullum ka sa turare, ai zai ƙare. Amma indai ya kama, inda zaka ɗan fita kuma kana so ka yi kamshi mai kyau, kaga sai ka sa turare. Indai zaka shiga cikin jama'ar mutane, in zaka shiga cikin mutane ko cikin jama'a masu nauyi, masu girma, kaga sai ka ɗan sa turare saboda kai ma ka ɗan fito ko kuma kai ma ka ɗan ji kamshi mai kyau daga wajenka.

Gaskiya don kiyaye ma lafiya kaga dole ne ka kiyaye. Inde lafiya ne kake so kaga dole ka kiyaye. Inde cizon sauro kana samun cizon sauro sosai gaskiya ya kamata amma abun cizon sauro nisa sosai. Kayi kar ka samu sauro ya cije ka. Da kuma irin inda kake zama, irin layi da kake zama da kuma irin mutanen da kake zama dasu ya kamata duk ka sani wannan. Da kuma irin abincin da kake ci, ka ga duk wannan zai, za su kiyaye ma lafiya. Da irin ruwan da kake sha shima wanne yana da amfani sosai ka sani. Ya kamata ace ka sani saboda kiyayewa.

Eh gaskiya, indai aka ɗauke wutan lantarki kaga dole ne kaɗan kunna kendir ka ga haske amma ba kullum ba. Ka san shi kendir yana da, yana da meye sunan shi, yana da wani banzan hali ne indai ya fara ƙarewan nan ko kuma ya faɗi kaga yana da saurin kiran gobara, yana da saurin kiran ma matsala a gida. Nan da nan zaka ga ya jama ruwa, ya kira ma gobara. Ya kamata ace ko mutum zai kunna kendir, ya kunna kuma yana dubawa kuma yana sa ido. Ina kunna kendir amma ba a kullum ba.

Eh, kullum kam ana yin siyayya da safiya ai. Ai yana da kyau sosai mutum yayi siyayyar safen nan saboda ka gan cewa yamma, a ce a misali ba za ka samu lokaci ba. Kaga dole ne ka fita ka yi siyayyar safe. Kuma ina yi sosai, indai siyayyar safe ne ina yi sosai saboda in na yi da safen nan shike baran kara yi ba cewa sara na.

To wani lokaci inda abinci ya ɗan rage ɗinnan, in haka samu raguwa sai mu kira almajirai mu ba su ko kuma in akwai kare ko kaji kusa sai a yafa musu a ɗan yaryarfa musu a ba su su masu ɗan ci ko kuma wani lokaci kawai mu ijjiye shi muyi ɗumame da shi. A ɗumama shi kaga in safiya ta yi ko kuma an ji zuwa anjima ka ɗan ka ƙara ɗumama sai ka ci kayan ka. Inda ake yike nan, inda nima nake yike nan wani lokaci da ragowar abinci ba wai ina wani damu ba ne, ni abinci ko, ko raguwa ne ko ba raguwa ba ina cin shi.

Eh, kam gaskiya, wani lokaci ina son kallon faɗiwan rana. Indai ya faɗi a gabana ina son kallon shi sosai, saboda ai, shi yana da kyau sosai gani. Zaka gani, irin halittan da Allah yayi a wajen inda yake faɗiwa yana komawa ciki. Ai yana da kyau kam. Abu ne, abu ne da ya kamata ace ido ya gani.

A gaskiya kam wani lokaci inda ni ke magance matsaloli a wajen aiki, za mu haɗa kai ne kuma mu gane daga inda matsalolin suke, kuma mu san yaya, za mu yi musamun mu ga cigabawa, mu ga cewa mun gama wannan abin kuma a sauƙaƙe ba wanda aka ci zalunci ko kuma wanda aka yaudare shi.

Gaskiya wani lokaci don nishaɗi dai wani lokaci ina don samu abubuwan da na san suna faranta mun zuciya nayi da kuma in samu dai kuma in kammala abubuwan da suke gaba na. Indai lokacin nishaɗi ne ina dan yin abubuwan da na samu za su faranta mun zuciya. Shikenan kawai ba ma wani magana da yawa.

Eh wani lokaci kafin na kwana da yamma ina samu in kammala abubuwan da ya kamata ace nayi da kuma in samu dai in yi wanka, in kwara ruwa a jiki, in kwara ruwa a jiki, in samu dai in shiga yanar gizo ko da na minti biyar ne da wasu mintinoni, tukuna in kwanta, tukuna in samu in kwana. In nayi haka zaka ga hankali na a kwance wani lokaci da yamma kafin na kwana.

To! Wani lokaci dai kasan indai aka ce wajen aiki. Wajene da bama ba na ka ba sai dai ka zo ka yi aiki kuma ka wuce. To! Da dama dama dai mun gode ma Allah wajen aiki indai ka zo ka yi aikinka ka tashi shikenan ka gama. Ba maganan wani ka zo kana jiran wani abu ko kuma shi wajen aiki din yana nan lafiya dai mun gode ma Allah bai wuce haka ba.

A to yin ciniki a kasuwa ai dole ne ka yi ciniki. Dole ne indai aka kawo ma abu ka siya aka, dole ne ka yi cinikinsa kafin ka cire kuɗi ma ka siya ko kuma kafin ka ba da in ya ma cinikin ya ma sai ka siya in bai ma ba kuma sai ka fasa ko kuma dai a samu dai a gama dai lafiya. Ai ciniki ka siya inda kake so ka siya ko kuma ka siya inda kuɗinka ya kai. Kaga dole ne a yi ciniki.

Eh, ta wani lokaci muna kan zan. Ko biredi, ko de ko irin abubuwan nan dai da ake ɗan harhaɗawa da fulawa. Irin su dai su meat pie da su fanke ko kuma su donut. Haka dai da ɗan mineral ko coke kaɗan samu kaɗan sha kadan jaa kaɗan. Samu wani abu a ciki dai da dama dama dai.

Eh ta wani lokaci kasan da aka tazo da safen nan kana iya ka ga kama kara ko kuma lokaci ya ma hanzari ka ga cewa kaɗan ya latti. Amma gaskiya iya gwargwado ana ƙoƙari a ɗan je aiki da ɗan wuri-wuri ko kuma a samu dai kai a cikin lokaci ko dai lokaci bai yi daidai ba dai amma a cikin dai lokaci aka ankawo cikin lokaci.

To wani lokaci dai a sati yana kan kamawa, wani lokaci Juma'a, wani lokaci kuma Talata yakan kamawa ba kowane sati ba. Babu rana dai wai ace wai rana ga ranan kaza da mutum zai huta ko kuma dai ga rana kaza dai da zaka je ka zauna a gida. A'a amma dai a sati akwai ranan da zaka huta.

Ahh to wani lokaci yana kamawa ina da abun hawa, misali amhhh abin hawa mashin ko kuma in hau keke napep in na tashi daga wajen aiki, sai na hau sai na dawo gida. Yana kamawa dai wani lokaci ba kowane lokaci ba de amma ina samu abin hawa ne in hau sai na dawo gida.

A'a sosai kam ina tau-tauna goro. Inda yayi kai na samu ina ci kuma lokaci ina zuwa ma in sayar da kuɗina in ci. To ai saboda yana da muhimmanci sosai. Misali mu da muka fito ma daga ƙasan Inyamurka, ga ai goro yana da muhimmanci sosai. Mu Hausawa muɗum ma'ai suna ci sosai. Shi goro tau-tauna shi ai wani lokaci yana ƙara ma wasu abubuwa ma a jiki yana da amfani sosai.

A gaskiya irin fim da muke son kallo kagan su fina-finan Indiya ko kuma na ƴan China dinnan sunfi im-- sunfi mana kyau ko kuma su fina-finan bature inda za a nuna mana inda ake faɗa ko kuma inda ake irin nuna mana action dinnan kaga ana faɗa. Shi na fi so wallahi.

A'a sosai ina amfani da kwamfuta amma ba kowane lokaci ba da suke ka ga a yi, ba kowa ke da shi a gida ba amma ina da ɗan ilimin amfani da shi. A wani lokaci ina ɗan amfani da shi ina yin abubuwan da nake yi da shike amfani da shi yafi sauri kuma yafi bada ma'ana zai baka ganewa abun da kake yi a kowane lokaci.

Abin shan da na fi so wani lokaci ina shan mango juice ko kuma in sha Coca-Cola ko kuma in sha Fanta. Inna sha wa'yannan shi kenan za ka ji na ji lafiya lau. Za ka ji hankali na ya kwanta. Abin sha da na fi so kenan ba su wuce hakaɗin ba. Kai kaɗai Fanta da Coca-Cola ko kuma mango juice.

Eh kam, ina cin salad. In akwai ina ci amma in babu kuma to sai dai mu haƙura. Amma cin salad ai ya kama, ya kamar dole ne a yi. Ganye ne ai shi yana da kyau sosai a jiki. Ganye, cin ganye yana da kyau sosai ma wallahi. Ai in dai kana so ka samu lafiya da kyau, ka ci salad, ka ci ganye.

A gaskiya abinci mai yaji ai shi na fiso ma. In aka samu yaji sosai kaga a misali a ce a miya. In aka samu yaji ya ji sosai miyan nan lafiya kenan ai zaka gaya inda zan ci wannan miyan nan. Inda abinci akwai yaji gaskiya ina so sosai kam.